Sau nawa kake share gida? Wato a kullum kuke nufi kenan? In haka ne, ina share gida sau biyu a kullum. Da safe in share, in na tashi da dare zan kwanta bacci ba in share.

Kana fison miya me zafi ko me sanyi? To ni abinci gaba ɗaya ma in ba mi zafi ba bana sonsa. Me zan yi da miya me sanyi. A'a dan inci miya me sanyi wani sa'in gara in haƙura in sha garin in kwanta.

Kana zama kan gwiwa zama kan gwiwa gaskiya ban cika yi ba saidai in a sallah ne to wato in a lokutan sallah ne. A'a nakan samu na zauna a gwiwa saboda shine zaman da yafi a karɓuwa.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so, ah kalan ɗaki ko kayan ɗaki? In kayan ɗaki ne, ai normal furniture inda kowa yake yi su yake so. Amma wani kala ne, nafi son ah kalan ruwan kwai saboda shine yafi kyau.

Nawa ne yawan danginku a gida? A'a mu yawan dangin mu kuke faɗa. Yawan dangin mu na da yawa, musa misali ma wanda ba zan iya ƙirga muku ba. Muna da dai yawa sosai, inda daga bisani.

Kana cije farce? Eh ina cije farce. Abune da mara kyau ne, bai kamata mutum na yi ba. Amma sabida sabo kuma a kullum ina aiki in ga ya za'ayi in, de na. A cin wannan farcen.

Kana sayan kaya a yanar gizo sosai ma kuwa? Ai akwai abubuwa da dama wanda za a ga a yanar gizo nake siya duk da dai gaskiya nafi san shago amma dai yanan gizo ma ina zuwa in sayi kayayyaki.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? A lokacin da ruwa yake zuwa, abun farko da nake dubuwa nake ba shanyan da na yi a waje na biyu sannan in ƙoƙari in ga me zan yi a waje wanda zan gama shiga cikin gida.

Kana ajiye kwafin bayanan ku. Ai dole ne ajiye kwafin bayanai yana da amfani. Misali idan ka tura report sai aka ce ma abin da ka turo ba daidai ba ko bai da fa'ida, kaga kana da abin kare kanka.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Wato tabbatar da ingancin aiki abu ne da yake da sauƙi. Saboda kowane aiki yana da standard wanda da ka duba zaka duba da abunda kayi daidai ne ko ba daidai ba. Wani sa'in kuma sanda manya zasu duba me kayi.

Kana jin kukan zakara da safe? Wannan ai wajibi ne in ka girma a gidajenmu na Afirka. Za ka ga zakaru za su tashi suyi ta ihu, amma ban sani ba ko na turawa ma su na yi ba.

Kana cin salati? Aaa, wato cin saladi eh muna cin shi, yana da matuƙar amfani a jiki, wani sa'in kuma in bashi ba kabeji haka muqe cin su,

Kana shan ruwa mai sanyi? Ah ruwa mai sanyi ba abu nawa bane, ban ci ka sansa ba. Nafison ruwa mai ɗan ɗumi bawai ɗumi sosai ba amma dai normal normal sabida ruwan sanyi na da illa ajiki.

Wane launi bangogin ku suke? Wato koma me kuke nufi a launin bangon gida na, shi ba ja ba, shi kuma ba kalan ruwan ƙasa ba, kalan nedai gashi nan gashi nan na haɗi ne dai.

Wane lokaci na shekara kakefi so? Wato lokaci na shekara da nafiso shine lokacin da azumi ya gabato na musulmai. Wanda zakaga kowa na cikin nishaɗi kuma kowa na shirye-shirye na ibada yayi haikata abu me kyau.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sa tunatarwa don wasu ayukan ba kowanne ba. Har tashi bacima ina sa tunatarwa don yana da amfani gare ni.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Aaa, app da nake amfani da shi don saƙonni shine WhatsApp. Yanzu shine ya zamanto yafi amsuwa a ko ina, daga shi sai kuma Facebook.

Mi kake yi dan ragowar- da ragowar abinci? Wato idan zan dafa abinci, na kan ƙoƙari in bar abincin inyi daidai abin da zan iya c, to amma kuma idan ya rage, ɗumama shine ke in ci, ba na zubad da abinci sabida zubad da abinci bai yi ba, to, asanda kuma abinci yai zo mugun yawa almajirai muke samu mu ba.

Yaushe kake kwana kullum? Wado kwana kullum gaskiya wurin ƙarfe tara ne ke yi, kuma na makara kwanta goma ko sha ɗaya.

Rubutun ka yana da kyau. Eh rubutuna yana da kyau gaskiya na matuƙar amma dai na ya ta ya fi nawa kyau wanda ya sa daga bisani ma na gane rubutuna average ne dai kai a ƙima.